To gaskiya a ƙarshen makon nan ina da shirye-shiryen abubuwa da yawa waɗanda nake son na yi. Na ɗaya ga shi azumi ya kusa kuma ina son na yi abubuwa da yawa domin shirin azumi. Daga cikin abubuwan da nake ƙoƙarin yi a ƙarshen makon nan su ne zuwa kasuwa. Zan je kasuwa ranar Juma'a da yardan Ubangiji. Zan je kasuwan Gosa a nan zan siya kayan abinci ne su masara ne, su wake ne, su gero wanda za mu yi kunun azumi da shi, da waken da za mu riƙa kosai da shi, da kuma ganyayyaki waɗanda muke bukata da kayan miya da su magi da za a yi girki da su, da su yaji wanda zan riƙa dafa abinci da shi saboda tsadar kayan miya kuma tsadar tarugu. Sannan zan siya su albasa ne da abubuwa dai da dama waɗanda muke bukata domin azumi yazo mana da sauƙi. Na biyu daga cikin abubuwan da nake da niyyar yi a ƙarshen makon nan ita ce gyare-gyaren gida domin kafin azumi yazo ana son mutum ya tsaftace ko'ina, ya kintsa ko'ina, ko'ina ya zama tas-tas domin ana son, domin an san mai azumi daga jiya, so yana da kyau mutum ya yi abubuwan nan kafin azumi yazo. Saboda abubuwan nan suna da matuƙar amfani kuma suna sa gida tayi kyau, wuri yayi kyau. Inda gidan da nake ciki babban gida ne da na canza yanayin zaman abubuwa, maybe in canza, ah, ta'inda kujeru yake kallo ko kuma ta'inda gadon yake kallo amma a yanzu dai bani da ahalin yin haka. Baccin haka ina da niyyar yin wanki domin bana son in shiga cikin watan azumi ina wanki. Sa'an nan kuma ina son na gyaggyara inda nake saka kayana, in kinkintsa ko'ina domin ko'ina yayi min kyau. Domin bana son cikin azumi ko kuma a ƙarshen mako ko kuma a sabuwar mako wanda za mu ɗauki azumi ya kasance ina da abubuwa da yawa a kai na ko kuma aiki da zan rinka yi ina azumi. Ana son azumi ana yin shi ne ana ibada ba wai ana yin aikin gida ba. To ina son in kinkintsa komai da komai yadda zan ji daɗin ibada na cikin farin ciki da annashuwa ba tare da wani damuwa ba. Sa'an nan kuma ina da niyyar yin awara a ƙarshen makon nan. Ina da niyyar yin awara domin awara ina son shi sosai. Barin ma in ta samu ƙwai, ta samu kabeji da albasa mai lawashi ko mara lawashi to ina ƙoƙari ina son na yi awara. Itama a ƙarshen mako. Duk da dai a yanzu dai banda tabbacin in abin niƙa na za ta ninke shi da ƙyau ko kuma bazata ninke shi da ƙyau ba amma zan jiƙa shi, in jiƙa shi tayi ƙyau ta juku sosai. In ta juku sosai ina da tabbacin wai abun niƙa na za ta niƙo min shi da kyau. Baccin awaran da nake da niyyar yi, ina da niyyar yin ɗan wake a ƙarshen makon nan. Ɗan wake tun dama ina marmarin shi tun daga Zariya, so na taho da garin shi. To garin ne zanyi amfani dashi in sassaka ɗan wake na da yaji, da mai, da kabeji da kuma ƙwai da yardan Ubangiji. Daga nan kuma abubuwan nake ƙoƙarin yi a ƙarshen mako ya danganta da gogoge takalma na sannan in goge friza inda nake zuba kayan abinci domin karsu su lalace. Sannan ina da niyyar na gogoge ko'ina da ko'ina in Allah ya bani ƙarfi da kuma ikon yi. Baccin haka inaga sukenan abubuwan nake da, ina da niyyar yi a ƙarshen wannan mako.